Eh wayana tana cika ajiya, waya na tana cika ajiya sosai sosai gaskiyan kenan wayana cika ajiya.

Ina aiki da, da kungiya da zaman lafiya. Muna aiki tare da haɗin kai. Ima aiki a kungiya da sa rai.

Gaskiya na fi son naman shanu. Shine irin naman da na fi so. Daga naman shanu sai naman kaza. Na samu naman kaza gaskiya ina jin daɗi sai naman zabi, naman tolo tolo, nama keso. Amma wanda dai na fi so shine naman shanu da naman kaza.

Eh ina waka cikin zuciya, wasu lokaci in na dan zauna na ji waƙa, sai ga anjima haka gaba waka na ina waka a zuciya ta saboda ba kullum mutum ke waka a bakin shi ba. Wasu lokaci waka a zuciya ina waka a zuciya wasu lokaci.

Ina yin addu'a amma ba kullum ba. Akwai ranan da nake addu'a, akwai ranan da bana addu'a. Ko da shike ranakin da nake addu'a sun fi ranan da bana addu'a. Amma gaskiya ina addu'a sosai.

Eh ina jin kukan zakara da safe kaman lokaci karfe biyar. Biyar da safe kenan zuwa karfe bakwai da safe sai kaji suna kukkuruku-kukkuruku. Ina jin su sosai sosai gaskiya. Wannann dai ba shakka wannan dai ba karya.

Abin da dai nakefi so shi ne zaman lafiya, indai akwai zaman lafiya na jin daɗin su sosai. Na san wajajen da akwai zaman lafiya, na san mutane da suna da hankali masu son zaman lafiya, masu kwanciyar rai gaskiya. Abin da na fi so ke nan zaman lafiya.

Da na gane tambayan, shine ya sa hannu namu yake? Kuma sa hannu yana nufi da mutum yayi ɗan taimako. Kaga mutum yana aiki kana taimako. A gaskiya awajen aikin mu koda ba aikin ka bane wasu suna wa abokin aikin ka hannu in ka ga yana aiki ko da ba aikin ka bane saboda wata rana shi ma ya taimaka ma ka.

To, gaskiya inda ni keson ziyarta. Su na da yawa duk wani, wane da ya koya boka. Wajen ne nake son ziyarta gaskiya.

A'a gaskiya bana son ɗaukar hotuna gaskiya. Aslina kenan amma dai yawancin lokaci kaga na ɗauka hoto sai abokan, sai dai abokaina ne suka sa ni dan in ɗauka hoto amma dai ni dakaina gaskiya bana son ɗaukar hotuna.

To a gaskiya ina yin magana da abokanai na sosai. Indai abokanaina ina magana dasu sosai. Wasu lokaci in kira su a waya muyi ta taɗi, wasu lokaci kuma mu haɗu fuska da fuska mu ɗanyi taɗi. Yauwa balle idan na je hutu da ba aiki, na jan leaf na je na inyi ziyara dasu mu zauna dai muji daɗi. Wasu lokaci in kira su a waya muyi ta taɗi, wasu lokaci kuma mu haɗu fuska da fuska mu ɗanyi taɗi.

A ina? Bana harsashi lokacin barci. Bana abun nan gaskiya gaskiya. Ko wuri ina yi yanzu ban sani ba. Kasan wasu lokaci saboda gajiya mutun yana iya fara harsashi amma ni dai sani na gaskiya bana yi.

A'a gaskiya bana cire takalma a gida, sai dai in takalman aiki ne sai in cire ajiye a wani waje amma dai indai ta takalman zaman gida ne bana cire shi saboda ba, bai kamata a ce mutum ta fi.

To gaskiya irin wasan da nake son in yi shine gaskiya ina wasan chess sosai. Ina, ina son buga chess gaskiya. Ina son buga chess da Scrabble da Monopoly da Ludoma ina yi wasu. Amma dai wanda dai na fi so shine chess a cikinsu duka. Eh.

A wasu lokaci ina karatu kafin kwana, wasu lokaci bana karatu in kwana, amma karatu kafin mutum yayi kwana wasu lokaci yana da kyau. Eh, ammani ba kullum nike yi ba.

To ranar, ranar da nake hutawa a ci-- a cikin aiki shine su kamar su sati in da gaskiya su sati, su Lahadi wasu lokaci ma har Juma'a. Amma dai da nake hutawa shine daga ƙarfe huɗu na yamma ko ɗara na aiki ne, daga ƙarfe huɗu na yamma na gama aiki. Lokacin ina zuwa, ina iya zuwa gida in huta abu na. Amma ka ga lokacin sati shi ne lokacin da dai, eh duk, duka dai ba aiki.

Eh, ina ba da shawara a aiki balle in akwai matsala ko kuma akwai neman haske a wani magana da na san kai, dole ne in da ba da shawara saboda na san abin da ake buƙata. Indai ƙaru na matsayina in ba da shawara.

To, abinda dai nikeyi don in kiyaye lafiya sun ɗan yi yawa. Muna buga exercise, wasu lokaci ina exercise, fita in ɗanyi jogging, kuma in ɗanyi tahiya. Abincin da mana keyi shi ma yana kara mun zaman lafiya. Kuma in kiyaye lafiya ga shi nan, ni tun lokaci zaman lafiya ma da mutane yana ƙara, asalin zaman lafiya ya, ya sa mutane su yi zaman zumunci tare.

To, sana'a nake sirrige gidan na. Adole ne in sarrage gidan na, insa shi yayi tsafta kullun, kullun gaskiya. Amma yawancin lokacin da nake yin shi shine a sati ɗan sati ne lokacin da mutum yana sarrage gidansa.